Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya. To idan ta zo tashin zuwa wurare ne gaskiya ni nafi son in je wuri da wuri. Domin idan ka tayi wuri da wuri shi ya fi mahimmanci.

Wace rana ce mafi kyau a mako? To idan ta ni na tashiya na, idan zan zaɓa ranar da tafi kyau, ni zan zaɓa Lahadi domin Lahadi bana zuwa ko'ina sai dai idan na tahiyo coci sai in dawo gida. Ranar ta fi mun muhimmanci.

Yaya kake kula da gashin ku? To, ta wushiyan kula da gashi ko suman ciki, idan gashi ya yi tsayi da yawa zuwa ni ke yi wurin mai aski ya aska ko kuma wani lokaci sai in yi amfani da aska in aske kaina da kaina.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikina wuri ne da muke aiki sosai, domin wurin nan kaya muke turawa. Kuma idan muka tura kaya, kowa da kowa da ke aiki a nan wurin aikin nan haɗa hannu muke mu adana kayan da muka tura, sai mu tura su zuwa wurin da ya kamata a tura shi.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum domin ɓarayi kuma domin mutane miyagun mutane suna iya towa su sata abunka cikin ɗaki. Sobada haka idan zan yi barci ko ina son hita ina kulle ƙofa kuma wani lokaci domin ba na son cinnaku ko macizai ko kunnama ko ƙyanƙyaso su shigo ɗakina sai in kulle ɗaki domin ba na so su shigo ɗaki.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Toh hotunan da ke waya na ajewa nike yi cikin memory card domin a cikin memory card nan ne na san cewa ba ta iya batawa. Domin haka ko na canza waya ma ina samun hotunan nan idan na ajiye su cikin memory card. Amma idan na ajiye su cikin waya yana yiwuwa waya ya samu matsala sai in zo in batar da hotunan nan. Amma idan yana cikin memory card to lafiya lau ne ko na canza waya hotuna na nanan.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Kowane safe idan na tashi daga bacci kuma da dare idan ina so in yi bacci sai ina addu'a domin in godewa Ubangiji yadda ya kula da ni daga sahe zuwa yamma. Kuma idan ina na tashi kuma sai in godewa Ubangiji domin yadda ya kula da ni da na yi bacci da dare na tashi lahiya lau. So, so bara haka ina addu'a kullum kullum.

Kana kunna tsoron baturi eh woni lokaci idan na banda abunda nake yi kunna wa ina kunna tsoron baturi domin woni lokaci ina so in ji abunda ke haruwa.

Menene kake son canza a wurin aiki? Abin da zan so in canza a wurin aiki shine kuɗin da ake biyana, albashin da ake biyana a wurin aiki. Gaskiya idan ina da ƙarfin nan, zan so in canza kuɗin da ake biyana wurin aiki.

Yaya kake ajiye kuɗi? To ni ina ajiyan kuɗi ne a cikin banki, domin idan na riƙe kuɗin nan kashewa nake yi kuma yana ƙarewa da sauri. Saboda haka idan na samu kuɗi ina ajiyewa ne a cikin banki da kamar in taɓa shi sai na shiga cikin application ko kuma in tafi banki kamar in iya cirewa.

Kana karanta jarida? Awo ina karanta jarida. Ai idan samari ko waye taso yana da wayo kuma yana cikin kasa, ya kamata a ce yana karanta jarida. Domin jarida ne mai gaya maka abin da ke faruwa a cikin ƙasarka. Saboda haka ni kullum kullum nike karanta jarida, saboda in san abun da ke faruwa a kasar nan.

Kana shan magani kullum? Ni bana shan magani kullum, sai dai idan ina rashin lafiya ko ina da zazzaɓi, lokacin ni ke shan magani kullum. Amma in ba haka ba, bana shan magani kullum sai dai idan ina rashin lahiya.

Wane irin ice cream kake fi so? To idan ta zuben karin ice cream ice cream da na fi so shine strawberry ko kuma vanilla. Cikin biyun nan na fi so domin strawberry yana da ja kuma yana da tsamin tsami. Kuma kaga vanilla yana da daɗi gaskiya. Saboda haka hada strawberry da vanilla su an na fi so.

Yaushe kake farkawa kullum? To idan ta zo bangaren farkawa ne idan zan tashi da sahe, soba da aikin da nike yi kullum ina farkawa a lokaci ƙarhe biyar na sahe. Domin idan na tashi ƙarhe biyar na yi ada, na yi wanka, na samu naci abinci sai inhita kamun ƙarhe takwas. Saboda haka ƙarhe biyar nike tashiwa nike farkawa kullum.

Sau nawa kake kiɗaya kayayyaki? To ni dai wannan tambayan ban san me kake nufi a tambayan nan ba amma bari in iyakan ƙokari na in amsa. Kiɗaya de wato abun da ke sa mutum yana jin daɗi. To kullum kullum nike kiɗayan kayayyaki.

A wane wata aka haife ku? To ni a watan da aka haife ni shine watan goma a rana ta 25, wato October 25th. Lokacin nan watan da aka haife ni ke nan October, wata ta goma October.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? To da maƙwabtan mu ne da muke zama. Shi ne idan maƙwabtanmu na da matsala sai su zo wurinmu mu taimake su. Kuma idan mu ma muna da matsala sai mu sami maƙwabtan mu su taimake mu. Hakan muke muna taimakan juna ne.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh, ina kuka lokacin yankan albasa. Domin idan ina yanka albasa, ruwan albasa na shiga ido na. Saboda haka idan ya shiga ido na, sai ya yi min zafi. Sai kaga hawaye sun fara fitowa daga ido. Abin da ya sa nike kukan idan ina yankan albasa kenan. Domin ruwan albasa na sa ido na zafi.

Kana iya rera waƙa? Eh, idan waƙa ne gaskiya ina ƙoƙari, wurin rera waƙa. Ina iya rera waƙa, domin wani lokaci idan ina coci, ko ina wanka ko ina gida ina rera waƙa.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? To abokan aiki wurin aiki muna taimakon juna idan muna aiki, saboda haka idan muna wurin aiki muna taimakon juna domin mu gama aiki da sauri. Domin idan ba mu taimaka juna ba ba za mu ji daɗin aikin ba.

Me kake ji ranan biyan albashi? Idan anka zo ranan biyan albashi ne yadda ni ke ji gaskiya ina jin daɗi. So bada domin na sace wa ran nan za a biya ni kuɗin aiki da na yi a wata. Duk wahalar da na yi a wata a ranan biyan albashi ran nan ne nake jin daɗi domin zan samu in karɓa kuɗi kuma in samu in biya buƙatan na da na iyalina.

Kana kwana a gado ko kasa? To ni a saman gado nake kwana domin bansu in zo a kwana, a jiƙa kwana ko kurkukunna ko baya na na min ciwo. Domin haka ina kwana ne a saman gado.

Yaya kake jurewa zafi? Idan zafi ya zo, to abin da nake yi shi ne ina iya ɗan ƙoƙari na a ga cewa ban ji zafi ba ko kuma in samu AC ko abin hura iskan ciki in samu hura. Domin haka ina wannan ke taimako na ina jurewa a zafi.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, ina amfani da ruwan rijiya. Domin ruwan rijiya da shi muke amfani da shi muna wanka, muna wanki, muna share gida. Muna abubuwa dai da bai kamata na cin abinci ba. Kuma wani lokaci ma idan za a yi abinci da ruwan rijiya muke amfani da shi. Domin za a sa shi sama wuta ya yi tafasa, to in ta tafasa, ruwan za a iya sha, za a iya cin abinci da shi.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. To wannan abun da yake faru da wayana shi ne tana daidaita haske da kanta domin asaitin ta ni na tahi na sata na seta ta yadda za ta dinga daidaita haske da kanta. Amma wani lokaci kuma idan bana jin dadin yadda take daidaita haske da kanta zuwa ni ke yi zuwa seti in canza shi. Amma asaitin da ke nan yanzu daidaita take yi da kanta.

Wane shago kake fi zuwa? To idan ta zo ɓangaren shaguna, na fi son zuwa shagon da ke nan kaman supermarket. Domin a supermarket komai da kake bi da zaka iya samu ko kayan miya ma. Akwai wasu supermarket da suke sayar da kayan miya fresh wadda aka fito daga gona.

Kana cije farce? Eh ina ciye-ciye farce domin wani lokaci idan farcen ya rike ka bada zaka yi, sai ka cije shi kaman zaka iya samu ka tsira daga abun da ke damun ka.

Menene abincin da kake fi so? Abincin da nake fi so, shine tuwa, tuwo da miyan agushi. Domin ni na fi son tuwo, domin ya fi sani, shi abinci ne mai daɗi, kuma ya fi riƙe ciki. Domin haka abincin da na fi so, shi sunan shi tuwo da miyan agushi.

Kana riƙe riga a aljihunka? Eh, ina riƙe riga a aljihuna domin ɗin wani lokaci idan ka sa kaya jikake kaman kana tsaya saman iska. Domin haka sai ka yi ƙaramin yanga ka sa hannunka a aljihun riganka.

Kana shanya safa kullum? A'a, bana shanya safa kullum. Wani lokaci ne da na ga cewa ta ɗan jiƙu sai in tayi in sa ta ƙarƙashin rana ta bushe amma ba kullum ni ke shanya safa ba.

Ba na yin motsa jiki kullum domin tambayan ka shine kana yin motsa jiki kullum? Ni ba na motsa jiki kullum. Wani lokaci ina neman yadda dai zan yi nema in kwanta in ajiye jikina a wuri guda domin wani lokaci idan ka motsa jiki da yawa sai ka gaji.

Ina kake tofa miyau? Idan ina so in tofa miyau, zuwa nike yi zuwa waje in tofa miyau. Wani lokaci idan ina cikin gida, sai in tahi bayi in tofa miyo, wato cikin toilet. Sai in tayi nan in tofa miyon cikin sink ko in tofashi cikin wurin kashi, ko kuma in hita waje in tofashi a ƙasa.

Yaya kake fi son dafa ƙwai? To, na fi son in dafa ƙwai ne a cikin tukunya da akwai ruwa ciki in sa shi cikin saman gas. Saboda haka.

Kana yin waka cikin zuciya? Eh, ina yin waka cikin zuciya domin wani lokaci idan kana so ka yi waka kuma kana waje wurin da akwai mutane kuma ba ka so ka dame mutane, sai in yi waka ɗin cikin zuciya ta domin ba na so in dame mutanen da ke kusa da ni.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum. Domin da zarar na gama wanka ina son hita ina sa turare ko bana ma son in hita. Idan na gama wanka ko ina so inyi ƙanshi sai in sa turare domin bana so jikina yayi wari ko kuma inji warin jiki.

Yaya kake yanke shawara a wurin aiki? To a wurin aiki idan ina so in yanke shawara magana nake yi da abokin aikina. Idan mun ka magana muka zo muka yarda da abin da muke so muyi, sai mu yanka shawara. A wurin aiki bana yankan shawara ni ɗaya, mu biyu ko mu uku muke yanka shawara a wurin aiki.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? To, wurin da muke haɗuwa akwai wurare da yawa da muna iya haɗuwa da abokan ciniki. Na farko muna haɗuwa a waya wato a social media. Nan kana iya haɗuwa da mutane da yawa da za ku iya ciniki, ku yi business lafiya lau kuma kuɗi, a biya kuɗi lafiya lau ba tare da an haɗu ba. Kuma wani lokaci ana haɗuwa a kasuwa ko kuma a shago wurin aiki. Wannan za a haɗu ne fuska ga fuska a yi magana. In an za a ba da kash a ba da kash in za a yi transfer ne kuma wannan ma lafiya lau ne.

Yaya kake magana da abokan ciniki? To abokan cinikina magana muke yi ga waya. Wani lokaci haɗuwa za mu yi a kasuwa ko mu haɗuwa haɗu fuska ga fuska muyi magana. Amma dai da yawan lokaci a waya muke magana muke da abokan ciniki.

Sau nawa kake amfani da intanet? To amfani dai da intanet ina yin shi kowane lokaci ne. Ba wai akwai daiɗain lokaci da nake amfani da shi ba. Da zaran na tashi daga bacci, kunna intanet nake yi in inhuara amfani da ita sai kamun in kashe ta kuma sai ina son inyi wani abu ko ina son in wanka ko ina son in yi bacci sai in kashe ta. Amman dai kowane lokaci nike amfani da intanet. Ban da lokacin da nake am-- ba na amfani da ita.

Kana yin wuta da itace? To ni yanzu bana wuta da itace domin ina da gas. Ko me da nake so na yi da ya shafi abinci ko girki, ina da gas da nake kunna wa na yi abinci da shi. Yayi kwana biyu ko ya daɗe sosai da na yi amfani da itace in yi abinci ko in yi wani abu da ya shafe girki.

Kana da manufa na wata-wata? Eh to ina da manufa na wata-wata, domin ko wane wata akwai abubuwa da nake so in yi ko in samu in yi. Domin haka ina rubuta shi ga littafi cewa akwai abun nan ina so in yi wannan watan, a wannan abun manufa na, kamin karshen watan nan in samu in yi wannan abun. Saboda haka ina kunna da manufa na wata.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiya da nake amfani da shi, wato tsintsiya ne da ke da sanda, wato broomstick. Irin tsintsiya da nake amfani da shi ke nan. Bana amfani da tsintsiya da ake, ake ɗaurawa da ke da yawa.

Kana son cin abincin titi? Gaskiya bana son cin abincin titi, domin abincin titi baya da tsafta. Domin motoci na ta iya gadatti ga ƙura, komai yana shiga cikin abincin titi. So bada haka, na fi son abinci da ke da cikin, da ke cikin restaurant ko cikin gida. Wannan yana nan rufe, yana nan cikin ɗaki. Ba ƙura ko dauɗa da ke shigan shi.

Kana yin hasashi lokacin barci? Eh, ina yin hasashi lokacin da nake so in yi barci domin yana da kyau mutum ya yi hasashi idan yana so ya yi barci da dare ko idan ya yi tashi da safe kamin hwara rana.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, aikin da nike yi da kwamfuta ma muke amfani. Komi da muke yi a cikin kwamfuta muke yi. Saboda haka na iya amfani da kwamfuta domin da kwamfuta nike aiki a wurin aiki.

Yaya kake kiyaye ƙaramsiri? Idan ina so in kiyaye ƙarmasiri, ajjewa nike yi a zuciyata bana maganar shi. Lokacin da aka faɗa min kalman nan. Ajjewa nike yi a zuciyata, se ar mai wadda ya gaya mun kalman nan ya ce to, lokaci ya yi ayi maganar kalman nan. In ba haka ba ajjewa nike yi a zuciyata. Domin in kiyaye shi.

Wane irin yanayi kake fi so? Idan ta zo ɓangaren yanayi, yanayin da na fi so shine yanayin da ke zuwa da zaman lafiya, da shakuwa da mutane a zauna lahiya komai yayi ya tahiya lahiya lau. Yanayin da nake fi so ke nan ba na so yanayin da yake kawo faɗa ko cin amanan mutane.